Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin cita a abinci, hamma ga shayi duk ana sawa ko kuma lepton da ana cin citta ce.

Nawa madubi kuke da su a gida? Ko dai madubi nawa kuke da su a gida? Madubi akwai na sawa ga ido, akwai na kallo, akwai na dibawa kuma a gyara weska ko kwalliya.

Kana sa turare kullum? Sosai ma inasa turare kullum kuma ina bala'in son turare sosai. Sosai. Ko wane iri ina so in dai turare na.

Kana iya gabatar da rahoto? Eh, meko zai hana indai rahoto ne umarni na ina iya basuwa. Kai ko madai ya yake ina iya basuwa indai bai haɗa da ci masu mutunci ba.

Yaya kake shirya ayyuka? To, kowane aiki da yadda aka shirya shi ya danganci daga wanne irin aikin. Kana iya shirin yin aiki har iya zaman da na za ka yi, ƙila lokaci za ka ba shi, lokaci kawai za ka ba shi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? To kasuwa kana zuwa ta sadda kake da uzirin sayan wani abu sayen wani abu kasuwa ko kuma in yazan kana da wani kasuwanci da ka kai kasuwa, kana iya shiga kasuwa.

Wane kalar launin tawada kake amfani da shi? To, baƙi ko kuma blue. Mostly dai blue ko kuma baƙi. Ja ban cika aiki da shi ba, sai in yi irin makin exam ko wani abu kuma wannan sai mallamai.

Yaya kake gina dangantaka ta kasuwanci? Kana ginan dangantakar kasuwanci ta gefen mutunci ko kuma sassauta farashi ga kostomominka. Ka sama kostomominka farashi mai sauƙi don su rinƙa tahowa saye koyaushe.

Yaushe kake kwana kullum? To gaskiya lokacin kwana koyaushe ne, ban da takaitaccen lokacin kwana. Ya danganci daga rada babu aikin yi. To wannan lokaci sai in zauna in yi kwana na yadda raina ka so. In kuma babu lokacin kwanan sai a yi hanƙuri a yi aiki.

Yaya kake kare kan ku daga sauro? Ana kunnan maganin sauro mosquito coil but therefore now, we are always using mosquito net. Ana shiga mosquito net don kare cizo don kare yara daga cizon sauro.

Daga yaya ake koyon fasahan sabo. Ana koyon fasaha sabo ta hanyar zuwa wurin koyon aiki ko kuma zuwa wurin wasu masana'antu ko wasu ma'aikatun ne don koyon sabon aiki. Tanan ake koyon sabuwar fasaha.